Takardu aiki na musamman na makaranta ko satifiket da sauransu ina ajiye su wuri mai muhimmanci bayan na laminating ɗinsu sai in zo in ajiye shi a cikin akwati ko kuma wani wurin ajiyan sirri ta yadda ba za su lalace ba yara ba za su samu suyi wasa da shi in ajiye shi a wurin da na killaceshi ba zai yi lalace ba.

Ama ina sanya tunatarwa don ayyuka, amma ina iya kiransa alarm. Ina amfani da alarm a waya saboda a lokacin da zan yi aiki wayata ta yi, a, ta yi ƙararrawa ta sanar da ni. Ina iya amfani da alarm wajen tunatar da wannan kaina a kan ayyukan da zan yi. Ina amfani da alarm a wayana.

Am, ina rufe baki a lokacin hamma. Addini ya koya mana rufe baki a cikin hamma. Akwai da hadisin da Annabi Muhammad SAW yake cewa, a, “Attatha'u mina shaytan ita hamma daga shayan ne, fa iza tatha'aba a hidikum.” Don ɗayan ku zai yi hamma mar yarudduhu mastaba, ya maida ita gurgudon kiyawansa. Mu musulmai muna rufe bakinmu a lokacin hamma.

Am, ina son karanta littatafai, musamman ma littafin Alkur'ani yana ɗaya daga cikin littafin da nake na fi so karantawa.

Na fi son kayan zaƙin akan gishiri.

Alhamdulillah kujerunmu da muke amfani da su suna da daɗi. Babu laifi, suna da daɗinsu daidai gwargwado. Muna jin daɗin zama da su. Muna gode wa Allah a kan haka.

Am, a lokacin da nake cin abinci, ina iya cin abinci na. Bayan nayi sallan isha, a dawo a wannan lokacin nake ɗaukan abinci na, na ci d daddare. Wannan shine mafi yawancin lokacin da nake cin abinci na misalin ƙarfe takwas saura ko ƙarfe takwas haka a wannan lokacin zan cin abinci.

Inda nake son ziyarta a rayuwa na wurare ne da yawa. Daga ciki akwai 'yan uwa na da suke rayuwa a Adamawa da sauran wurare daban-daban. Amma babban wurin da na fi son ziyarta shi ne Saudi Arabia. Amm birnin Makkah da Madinah sune mafi muhimmanci saboda zuwa gudanar da aikin Hajji. Sannan ga Madinah garin Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

Uhm, bani da idea sosai akan, eh, duba lambar QR, amma dai na san lambar QR kamar wani abu ne a waya, uhm, da ake amfani da shi wajen ko connecting hotspot ko wani abu makamancin haka.

Umm bana amfani da mataimakin murya wajen a, a lokacin da yayin da nake magana ko kuma wani abun kwancin.

Am, hanyar da nake bi wajen jagorantar mutane ita ce duba masalaharsu da kuma taimaka musu. Ina ƙoƙarin in tabbatar da na yi duk abin da ita ce, duk abin da zan iya ba tare da samun matsala da wani ba. Ina avoiding samun matsala da wani.

A ina iya gabatar da rahoto akan abun da nake da cikakken bayani akan shi. Ina iya fita in yi bayani in gabatar da rahoto akai, amma a rayuwata ban taɓa rahoto ba amma ina ji zan iya, da ina da cikakken bayani akan abu zan iya gabatar da rahoto akai.

Am, ba ma bikin ranar haihuwa saboda addininmu ya hana mu. Ba abu ne mai mahimmanci. Mutum na ƙara girma kullum, shekarunsa suna raguwa. Mutum ne na ƙara matsokabari da mutuwa. To, ba abin farin ciki ba ne mutum ya yi birni don bikin ranar haihuwar, bikin ranar haihuwa, zagayowar ranar haihuwa.

Bana duba kalanda kullum, sai dai dan wasu lokuta ɗaiɗai ku in ina buƙatan in san date ko kuwa zan yi wani abu to ina dan dubawa a wayana.

Am ina son abinci mai yaji amma ba sosai ba, saboda a abinci in bayi da yaji bayi, bayi da daɗi. Abinci mai yaji ya fi daɗi, yana min daɗi da ba na so ya yi yawa sosai.

Am, ina sayan tufafi. Tufafi abu ne mai muhimmanci a rayuwa. Ina fikicin tufafi yanzu haka. Maman ku sallah ina da niyan sayan tufafi saboda shi tufafi muhimmin abu ne a rayuwa. Dan yau ƙoƙari in saya.

Am, ba ni da sa hannu a kan saƙonnin mu na yau da kullum. A amma ina iya tura saƙo ta hanyoyi da dama in tura wa mutane.

Ina iya kokari na wajen tabbatar da cewa na bi ka'idojin aiki a wurin aiki, saboda hakan shine daidai. Fa duk inda ba a bin ka'idoji ba, za a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali ba da girmama juna tsakanin ma-ju-masu aiki.

Am" mai da nake amfani da shi, ina amfani da carrot fresh, ina amfani da, ina amfani da carrot fresh a baya. Ammm, man abinci kuma ina amfani da man gyaɗa, groundnut oil.

Ni bana rubuta rahoto gaba ɗaya saboda baya sau gana bana rahoton wani abu, ni ba ɗan jarida bane, bana rubuta rahoto.

Ina yin addu'a kullum ina roƙon Allah. Addininmu ya koya mana roƙon Allah. Roƙon Allah abu ne mai kyau. Annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya nuna mana muhimmancin roƙon Allah. Kuma Allah na amsa addu'a. Mu muna gani murrin du'a wanda muka roƙi Allah, Allah na amsa mana mu shaidane akan haka.

Am, abunda nake yi don ƙara aiki, ina iya neman jari don ƙara aiki, ina iya kuma duba damammakin da suke online don ƙara aiki, ina iya ware lokaci in yi tunani, in ga abun da zanyi don ƙara aiki, samu kuɗaɗen shiga.

Ba na rera waƙa a lokacin wanka saboda ita waƙa ta saɓawa al'adata da addinina da kuma irin yanayin wurin da na tashi. Samsam bana hakan, bana rera waƙa ko kuma a lokacin wanka.

Ina sanya bel kullum da yake yanzu ina makaranta. Makarantar mu muna saka bel. Ina iya cewa ina saka bel kullum saboda yunifom zuwa makaranta ina amfani da bel.

Am ban san adadin ruwan da nake sha kullum ba. Gaskiya ban sani ba, sai dai duk lokacin da na ji ƙishirwa ina ɗaukar ruwa in sha. Diddama na san da cewa akwai adadin ruwan da ake so mutum yana sha kullum, amma ban san adadi ba illa ina ji ƙishirwa ina ɗauka in sha.

Am, ina iya hawan keke, ina amfani da keke yanzu, haka ma ina da keken da nake zuwa makaranta da shi saboda zuwa da wuri da samun sauƙi, sauƙin tafiya. Ina amfani da keke saboda, da-nisan wuri da kuma samun sauƙi.

A'a kalla muna da bokitaye guda huɗu a gida da muke amfani da su a gida wajen ɗiban ruwa, wanke wanke da sauran ayukan gida.

Am ina shaƙatawa lokacin hutu, yanzu kuma muna cikin hutun sallan, ah, hutun azumi. Ah, ina iya amfani da wayana wajen samun nishaɗi, hutu da kuma sauran abubuwa da kubaci da sauransu.

Ina iya magance kokekoke da wani yake min ta hanyar bashi shawara. Duba ainihin ita matsalar da ke kokekoke a kai saboda samu, samu maslaha. Ina iya amfani da critical thinking nan saboda shawo kan matsala.

Am a lokacin da muke jagoranci irin na makaranta, muna iya sa hannu sannan kuma a lokacin da muka shiga makaranta ko wani abu muka cika ta ana ba mu mu sa hannu ko muna sa hannu yadda ya dace da izinin Allah.

Am, jakan da nake kai ina da jaka na saka kaya na tafiya wani makaranta ko wani gari, ina amfani da irin wannan jakan. Nafi jin daɗinsu.

Bana riƙe riga a aljihu na saboda ba tsari na bane, ban yi ba. Ina riƙe riga a hannu na, ba a riga na nake ko aljihu na nake riƙe riga na ba.

Am Facebook da WhatsApp da Twitter da kuma Telegram da Discord su ne kafafen sada zumunta watsa labarai da nake amfani da su wajen watsa labarai.

Ni bani da jakar kuɗin ma gaba kiɗaya, amma mata su ne suke da, eh jakar kuɗi da inda suke saka kuɗin su. Sannan tana da launi daban daban, wasu launin ja, launi kala daban daban.

Yadda nake magance matsaloli a aiki, ina duba ita matsalar da abun da ya kawo ta. Ina iya ba da shawara da kuma haɗuwa da mutane yan uwana wajen shawo kan wannan matsalar.

A da lokacin da nake yaro na yi irin wannan shuka tsire-tsire a gida, amma yanzu ba na shuka tsire-tsire a gida ba sai a gona muke shuka tsire-tsire a lokacin damina.

Gaskiya abubuwan da suke sakani dariya suna da yawa ba abu ɗaya ba ne. Mutumin da yake da burkunci yana iya sakani dariya. Abin farin ciki ya same ni na iya sakani dariya abubuwa da yawa.

Am, ina iya gina dangantaka na ta kasuwanci ta hanyar mu'amala da ƴan kasuwa da kuma mu'amala da kostomomi yadda ya dace. A wannan, su ne hanyoyin da nake inganta kasuwanci na, dangantakar kasuwanci na.

A da ina iya zuwa kasuwa, um bayan sallar isha ina fita kasuwa saboda zuwa in sai da data. Amma yanzu haka bana fita kasuwa. Ina da niyyar kuma in na samu ƙarin jari nan gaba in fara fita.

Uhm, ina gaishe da mutane cikin girmamawa, musamman iyaye na. Uhm, ina gaishe su da nuna girmamasu da karramasu da tambayan su sun tashi lafiya, ya ayyuka, ya gida da sarran abubuwa.

Na fi son tufafin auduga saboda duma a nan mun fi yi amfani da shi tufafin auduga akan kowane tufafi.

Launin idanun mu kamar ja jaye haka akwai ɗan abu kamar baƙi haka ɗan cikin su baƙi haka ja ja ja baƙi.

Am yanzu haka bana aiki, amma a lokacin da nake aiki, ina iya ƙoƙarin wani lokaci zuwa daidai.

Abincin da kike sakani inji daɗi ba ɗaya bane, amma abincin da aka girka shi ya samu wani kayan girki ya yi abincin da yayi kyau. Aka samu wanda ta iya girki irin wannan abincin yana min daɗi. Sannan akwai ɗanwake, fulawa akwai abubuwan da suke min daɗi sosai.

Ina iya kunna wuta, in ma wutan nefa, in ma wutan lantarki duka ina iya kunnawa saboda buƙatuwa.

Yana iya jin hayaniyan mutane ko hayaniyan mota ko kuma hayaniyan wasu abubuwa musamman a irin wurin da nake rayuwa.

Amma ina son yahuula saboda ita hula tana kawo mutunci da karamci a idon duniya, idon mutane musamman wasu al'adu.

Am yanzu haka bana aiki. Amma a lokacin da muke aiki muna iya kokarin mu don ganin dangantakar mu da shugaban aiki dai dai.

Bani da fanka a rufin daki, amma ina amfani da fankan ƙasa. Wannan da ita nake amfani.

Am duk da ba na aiki amma abun da ke bawa mutane ƙwarin gwiwa a aiki in ana biyan su salari yadda ya kamata, ya'uɗan nan yana basu dama ƙwarin gwiwa.

Uhm, ina iya ƙoƙari na wajen kawowa gidanmu, abun da nake da shi, yawannan nake ƙoƙarin kawowa.

Bana kallon taurari da daddare, sai dai in kwatsam kawai ganin su ne, amma bana ɗaga kai na duba da abubuwan da yake gaba na nake.

Akwai wurare da dama da nake so in yi hutuna a wurin musamman inda 'yan uwana suke.

Ina kulle ƙofar gida kullum saboda tsaro. Musamman lokacin bacci da daddare ina kulle ƙofa.

Gaskiya takalman da nafi so ba ɗaya ba ne, takalma ne kala kala. Ba zan iya faɗin gawan takalmi ɗaya ba, suna da yawa.

Am, akwai askin da dama da nake so, musamman mai sanyi fari wannan shi nake so.

Ina iya jin kukan zakara da safe, musamman in safiya ta yi zakara na kuka a wasu lokuta.

Eh yanzu bana amfani da kunnen waya amma a baya nayi amfani da kunne waya a gaba ma ina so in cigaba da amfani da kunne waya.

Hannun dama ita ce hannu da nake amfani da ita wajen ɗiban ruwa don abubuwa da yawa saboda koyarwar musulunci.

Am tufafin da na fi so fari. Fari na ɗaya daga cikin tufafin da suke mini kyau. Har yanzu ina da niyan in sayan farin tufafi.

Am kudin da muke biya a lantarki saboda irin wuraren da muke ba ma samun wutan mayar da ya dace. Muna iya ba da dubu ɗaya ɗari biyar mu haɗa kuɗi.

Uhm, ya'yan itacen da na, na ke so suna dawa. Akwai ayaba, mangwaro, kankana, abubuwa da yawa. Ya'yan itace ina son su musamman waɗanda suke da zaƙi.

Kayan dakin da na fi so suna da yawa gado mai kyau, kujera mai kyau, kaya mai kyau da abubuwan decoration da labule da sauran su.

Bana kunna bluetooth sai har in zan tura wa wani wani abu, sai in ina buƙatar yin wani abu da itewer.

Am lokacin da nake cikin damuwa, abun da nake yana duba maslahar abunda zai fitar dani daga cikin ita, damuwar ko in yi addu’a.

Bana cin tafarnuwa ba yi baya min daɗi, sai dai a cikin magani bana cin tafarnuwa haka.

Ina biyan kuɗi ta waya ta asusun banki, da yawan lokuta ina iya biyan kuɗi ta waya in zan sayo wani abu.

Am a ciki nike kwana bana kwana a waje. Hatta lokacin zafi ni nafi son kwana a ciki bana kwana a waje.

Am ni ba ma'aikaci ba ne in yanzu haka. Amma akwai waƴanda ma'aikata ne suke saka yunifom a wurin aiki musamman ɓangaren lafiya.

Ba zan iya tuna watan da aka haife ni ba saboda abu ne wanda ya dau lokaci a baya ba zan iya sani ba.

Ina iya haɗuwa da abokan ciniki da dama cikin mutun tawa da darajar tarwa.

Sannan akwai igiya, indai bada da lafiya tsawon su suna iya tsallake ta. Akwai kuma wanda ba zan iya tsallake ta ba.

Na fi son AC a kan fanka in musamman kuma dukan su gaba kiɗe.

Ina iya sabunta shirye-shiryen kwamfuta. In ina amfani da wayana. Ina iya rereshing dinta.

Bansan adadin lokutan da nake amfani da internet ba, amma kullum sai na shiga internet. Nayi aiki na yau ne mu fara ranar da ban shiga internet ba.

Am, bana kunna wani sanarwa app ammadai ina amfani da alarm ko kuma notification na iya kunna app notification don ganin notification.

Ban san adadin lokuta da ke wanke tufafi ba illai kawai in tufafi yayi datti na ɗauka shi in wanke shi.

Ina ƙoƙarin in gudu in tafi gida saboda kar in jiƙe ya jawo min rashin lafiya a zikina. Ina ƙoƙarin komawa gida.

Ba wani taƙamammen abu, duk abun da na tsara da abun da na gani ya kamata da ya fimin. Shi na ke yi, bani wani, ban da wani taƙamammen abu ɗaya da na shirya nake yi a ƙarshen mako.

Ina iya yi wa kaina timetable, time management don daidaita aiki da rayuwa gaba ɗaya.

Na fi son yanayin ɗaki, yanayi mai kyau, ilimin wannan ɗakin na fi so.

Abincin gargajiyan da na fi so shine, am zogale shine abincin gargajiyan da na fi so.

Am ina luluɓuwa da bargo musamman ma lokacin sanyi. Kuma yanzu haka ma, muna cikin sanyi.

Ina amfani da kamfanin Infinix Mobile. Da wannan kamfani nake yi amfani da shi, Infinix.

Ba na son wurare masu hayaniya saboda tashin hankali. Wurare masu hayaniya ba sa burgeni samsam.

Ban san adadin, am, in yanke farshena ba illa lokacin da farshena yayi yawa ina ɗaukan reza, rezo blade in yanke shi.

Kam, a baya ina tara tsabar kuɗi amma yanzu haka bana tara wa amma ina da niyan in dawo ina tara tsabar kuɗi kamar a da.

Am kullum ina iya goge haƙorina sau biyu ko sau uku arana mudin ina da lokaci.

Lokacin da babu taƙamaimen lokacin da ke fa zan fara aiki, lokacin da na ga ya dace in fara aiki, na fara aiki wannan lokacin ko ma wani aiki.

Eh ina da muna dabbobin gida, muna dabbar gida, am kamar akuya.

Babu wani takamammen adadin da nake share ɗakina. Amma duk lokacin da ɗakina na ga yayi datti, ina ɗaukan tsintsiya in share.

Burodin da na fi so, shi ne white light. Yana ɗaya daga cikin biridin da suke min daɗi har yau saboda ingancinsu.

Baya ina rubuta kashe kuɗin aiki, duk abin da na kashe ina rubuta amma yanzu na bari kuma ina iya sakewa a gaba.

Ina iya tafiya kilomita biyu kilomita uku shine nisan da zan iya tafiya da kafa daga inda nake.

Amma ina iya bada burkunci. A wasu lokuta ina iya yin barkwanci saboda ba mutane tariya, amm mutane suna son barkwanci, na sa su farin ciki.

Ba na shan magani kullum. In na shan magani sai bani da lafiya. Wani rashin lafiya ko wani abu na damuna, ina iya ɗaukar magani in sha.

Am, bani da wani takamamman aikin gida da nake yi kullun. Amama dai akwai wasu abu ayyuka da na fi sun haɗa da, am, bubuwa da yawa.

Am, in ina da ragowar abinci, ina iya bawa almajirai ko mai bukata. In kuma ya ɓaci, ina iya bawa dabbobi.

Ba na zuwa gidan fim saboda bata lokaci ne. Akwai ayyukan yi, irin karatu, makaranta da sauran abubuwa muhimmai da suka fi shi. Shi ne ma musulunci ba ya nuna wannan na da muhimmanci.

Yanzu haka bana iya tuƙin mota amma yana ɗaya daga cikin burina in sha Allahu kafin in samu mota ina samu dama zan koyi iya tuƙin mota a gaba.

Am, ni bani da wi-wi-wifi kuma ba ba bana a baya yana amfani da wifi saboda samun network. Yana amfani da wifi na musamman a gida saboda samun network.

Am, na fi son yin shayi akan coffee, musamman shayi wanda ya samu madara sosai, wanda shayi mai kyau wanda ya samu suga da lipton da madara aka dafa ta.

Abincin mu da muke yi a gida muna raba shi a tsakanin mu, ba ma yi da mutane sai dai kuma in mun samu baki muna iya basu.

A baya ina daftarin kuɗi ina tsara kuɗi, kuɗin da yake shiga min da kuma kuɗin da nake fitarwa. Amma yanzu haka bana yi kuma ina danniyan nan gaba in fara tsara kuɗina, budjet ina a abun da zanyi da abun da zanyi spending da duk wani abun da ya kamata.

Am ina iya kare wayana daga kwayar cutar ta hanyar goge virus. Virus kilinza ina iya goge wa, kuma ina iya kilinna ram.

Babu wani takalmin shago da zan iya cewa wannan shine shagonta na fi zuwa. Amma dai idan shagunan kayan tire da kayan abinci ina zuwa saboda tura kuɗi da abubuwa da yawa.

Ina iya cin salad, ina iya cin salad saboda abincin ya mai amfani a jiki. Yana bawa mutum bitamin yana da matuƙar muhimmanci.

In gaskiya yadda unguwarmu take, alhamdulillah unguwarmu tana bayan babban masallaci. Unguwar dai gaskiya babu fili sosai matsassiyar unguwa ne kuma na fama da switcg koi. Hanyoyin ruwa sun ɓata hanya.

Abincin da na fi so shine nama. Nama na ɗaya daga cikin abincin da na fi so musamman ma naman kaza. Yana min daɗi.

Ciki ya baso sai nake son ɗaukan hotuna ba, juddama ina so amma ba har can nake son ɗaukan hotuna ba. Bai dame ni ba, lokaci zuwa lokaci nake son ɗaukan hoto.

Gaskiya wasan da nike so yi ne wasa tsakanina da iyali na. Wannan wasan zai fi, shi ne wasan nake so.

Am, ina yin ciniki a kasuwa a baya ina saida da robobi sannan na taɓa cinikin data a kasuwa a baya. Har yanzu ma ina yin ciniki.

Lura da irin wuraren da muke, mun saba da rashin wutan lantarki. In babu wutan lantarki, ina sauran ayyukana. Dama lokacin da ake da wutan lantarki zan tabbata da waya na ta yi chargy. In babu in yi ita, in ya dawo in ɗaura.

Gaskiya iya babu adadi ina amfani da waya na sosi. Ara na ba a ɗan mintuna goma sha diyara ka in taɓa waya, owuwa talatin ko a ɗaya. Ina taɓa waya na ina igiya waya na sosi bana raguwa da waya.

Ba na sanya tabarau a idanuna saboda ina ganin komai. Idanuna suna da lafiya.

Ina son iya, ina son zama kusa da taga a class saboda ventilation, na shigan iska ko kuma lokacin zafi saboda iska. Amma in ba haka ba, ba na so musamman lokacin sanyi.

Message app ina amfani da shi saboda tura saƙonni, sannan kuma Facebook ina amfani da shi wajen tura saƙonni, WhatsApp ina amfani da shi, um, wajen tura saƙonni.

Muna yin wuta da itace musamman ma wuraren da muke muna amfani da itace wajen samun wutar dafa abinci girki.

Umm, abunda ke so in canza a wurin aiki shine kowa ya tabbatar da yana aiki yadda ya kamata kuma yadda aka tsara, yana bin ethics na aiki da aijoji na aiki yadda ya kamata.

A'a, lokacin da na samu kuɗin ina iya siyan madara in sha saboda mahimmancinsa a jiki. Baya ina iya shan madara.

Ina iya cire takalma in za''a shiga gida, musamman ma gidan da akwai kafet inda mutum yana shiga takalma zai ɓata wuri. Ina iya shirya takalma na.

Am ina da manufa nawa ta, kawai manufofina da yawa dana tsara don kiso, in cin masu rayuwa ba ta yiwuwa sai da manufa mai kyau da tsari mai kyau.

Ban taɓa sayan kaya a yanar gizo ba, amma ina da niyyar in sayi kaya a yanar gizo musamman a Jumia ko a Temu app da sauransu.

Anan cikin gari na ke, na fi son tafi gaski amma ko in tafiya zanyi zanbar gari na fi son bus, bus babbar mota.

Ina zubawa shara a cikin kwando, ina tara, na share shi, na tattara shi in zuba shi cikin kwando. Daga cikin kwando kuma sai in kai shi in tace zuɓuɗa ta shara a cikin unguwar.

Mafi yawanci ina cajin waya na daddare a lokacin da na kwanta da yike yaka ana kawo mana wuta. Daddare wannan lokacin ne ake cajin wayana.

Ina iya neman izinin hutu a wurin aikin yi gurin manya na awajensu na ke zuwa in nemi izinin hutu in ina son hutu.

Ina ajiye hotunan waya nawa ɗaya lokaci a Gmail ɗina account ɗina, wani lokaci kuma ina ajiye su a galari app na waya nan ne nake ajjiye hotuna na.

Umm, ina iya dafa abinci, dudda ma ni na mijina amma na koyi dafa abinci tun ina school, tun ina makaranta, boarding school.

Na fi son malamin addini a, akan kowane malami. Musamman wanda yake da tsoron Allah, wanda yake da ilimin wadatacce. Wannan shi nafi so.

Ina iya jure wa zafi ta hanyar yin wan ka, ko kuma in akwai wuta in kunna fanka.

Babu wani fim da nafi son kallo saboda kallon fim ni na ɗauke shi ɓata lokaci. Yau dai na ba wani fim muhimmanci, bana kallon fim.

Umm, a lokacin da muke makaranta muna taro ran Alhamis, muna taro amako sau ɗaya saboda a tattauna abubuwan da suka shafi kungiyarmu.

Umm, iyaye na suna min kaffa kaffa baya ko da bana nan, da ƙanai na da ƴan'uwa na suna iya ƙoƙarin su ko da bana nan suna min kaffa kaffa a baya.

Abu mafi muhimmanci a cikin abo kantaka shine riƙe sirrin juna da kuma taimakawa juna. Wannan shi ne abu mafi muhimmanci.

Yadda na kiyaye kalmar sirri? Am, ina adana kalmar sirri a inda ba za a iya ganin kalmar sirrina ba, bana yadda ga ita kalmar sirri.

Ina amfani da ajia ayanar gizo musamman a email ɗina, ina iya ajiye hotuna na ko wasu abubuwa. Ina ajiye ayanar gizo.

Ni ba na cin goro gaba ki ɗaya ma ballantana taunawa ba. A wajenmu tsoffi ne suke cin goro ko suke tattana shi, suke amfanin shi.

Wuraren ayyukan mu suna nan Alhamdu lillahi da ma kasance wan mu a local government. Wasu wuraren suna buƙatar ziyara da inganta aiki.

Am ina kwana a kan gado ba'a ƙasa nake kwana ba. Alhamdulillah nagode wa Allah kan gado nake kwana ba's ƙasa ba.

Ina iya amfani da wayana ko AI a cikin wayana wajen koyon sabuwar fasaha ta zamani da aka kawo kuma da kwamfuta.

Takalmana ba su da yawa, takalmana ba su wuce guda uku ma duk da ma ina da niyyar inna samu kuɗi, in ƙara sayen wasu da yardar Allah.

Hamɗani, tsintsiyan da nake amfani da shi shine tsintsiyan, ah, shiyawa ko kuma tsintsiyan kwaka. Kwaka da wannan mu da su muke amfani.

Babban nasarar da mun samu, ah, aiki shine mun samu certificate, ah, bayan karshen gamawan mu.

Duk abubuwan da na nake tunawa tun ina yaro waɗanda ba na manta ba, ba na manta lokacin da ake kai ni ake ɗau, nake zuwa gurin inda baba na yake karantarwa in takura masu a dawo da ni, a ɗauke ni, a dawo da ni.

Na fi son miyan ganye ko miyan agushi. Wannan irin wannan miyan ya fi min daɗi akan kowani miya.

Am ina bada ra'ayina da kuma nuna muhimmancin shi ra'ayin nawa da kuma irin alfanu da fa'ida da zai kawo in an yi amfani da shi.

Am abin sha da na fi so shi ne Zuma da kuma madara. Waɗannan suna min daɗi a wajen sha.

Ina iya fita gefe ko daga cikin gida ko wurin dusbin haka, zubadda shara in je in tofa tofar da miyau ɗina.

Ina iya yanke shawara ta aiki wajen amfani da critical thinking don duba muhimmancin ita shawarar da zan yanke da kuma fa'idar da za ta kawo.

Lokacin da na fi so a shekara, lokacin da ake ɗan sanyi kaɗan, zafi kaɗan, musamman lokacin da ake ruwan sama ba a sanyi kuma ba a zafi ɗaya. Akwai ɗan daidaita na yanayi tsakanin sanyi da zafi, irin wannan lokacin ya fi mun dadi.

Uhm, a wurin aiki ina iya sayan abinci, abincin da ya min musamman a wurin 'yan mata masu sayar da abinci. Ina iya sayan shinkafa da miya ko wani abu haka in ci.

Am ina magana da abokan ciniki cikin nishaɗi da farin ciki, da nuna kulawa saboda in jawo hankalinsu.

Na fi kuzari da safe saboda da yamma mutum ya yi aiki in yana aiki a rana ya gaji. Na fi kuzari da safe.

Ina amfani da ɗan kamaru, kuma ina amfani da mamuda, ina amfani da sabulu wanki, da shi nake amfani.

Am ina shan ruwan mai sanyi musamman lokacin zafi ko kuma lokacin azumi ina iya shan ruwan sanyi amma a lokacin sanyi bana shan ruwan sanyi.

Na fi son naman kaza akan kowane nama saboda daɗinsa. Naman kaza ya fi min kowane nama daɗi.

Am, ina iya jefa dutseni sa musamman ma a baya ana yi wannan abun.

Ina yin kiran bidiyo da ƴan uwana ƙanina musamman waɗanda suka fita ba sa gari. Ina kiran su muyi bidiyo kol da su.

Am duk lokacin da na ga ƙura tayi yawa, ina iya share ita ƙurar. Kuma babu wani adadi da wannan zance shine adadin da nake share ƙura.

Am, irin ƙasar da gidanmu yake dashi ƙasar laka ce. Baƙin ƙasa ne kasa na laka.

Am, ina ma fatan samun cin yawa saboda muhimmancinta a ciki da take ba da lafiya, samun tsayuwa, tafiya da sauran abubuwa.

Ina karɓar baƙo cikin karramawa da girmamawa da mutuntawa. Addini ya koya mana karrama baƙo na daga a cikin imani da kuma musulunci a cikin addinina.

Ba na iya jurewar komai yaji musamman in ya yi yawa, ma in bai yi yawa ba akwai daidaito to ina iya amfani da shi.

Sa'o'in da nake kallon wayana, sa'o'i ne masu yawa. Ina iya kallon wayana da safe, idan karfe shida bakwai, ina kallonta karfe tara goma sha ɗaya. Bana irin mi bayan minti talatin. Duka haka ina kallon wayana, sai kuma lokacin da na yi bacci.

Kam ina buga rubutu da sauri musamman a kwamfuta ko lok kuma lokacin da nake sauri ina yin rubutu da sauri.

Ba na son miya me zafi ko ba na son me sanyi. Amma ina son miya me ɗanɗumi wanda zafin sa kaɗan ne kuma ba me sanyi ba ne.

Bana iyayin iyo, amma mafi yawancin ƴan uwa na muna da kuɗi suna iya yin iyo a ciki da yawa daga cikinsu.

Am, ni ba validator ne. Validator shine yake tabbatar da ingancin aiki, wajen bincike ƙurewar mutum aiki da kuma bin professional ethics.

Muriya ta tana da ƙarfi musamman lokacin da nake magana da sauri wani lokaci mutane suna cewa ni ma murya na, da ƙarfi.

A wasu lokuta da yamma kafin in kwana ina azkar to in yamma saboda kariya haka addinin mu ya koyar.

Amma muna aiki tare da kungiya cikin girmama juna zaman lafiya da kuma aiki yadda ya kamata da kuma bin dokokin kungiyoyi.

Lokacin da ba ni da lafiya, ina iya shan ruwan ƴaƴan itatuwa saboda samun lafiya da waraka a jikina.

Muna amfani da kayan aiki daban-daban, muna amfani da waya, muna amfani da kwamfuta, muna iya amfani da duk wasu available resources na kayayyakin aikin da muke da su a local government.

Ba na raba ayyuka ga wasu. Ma lokacin da nake da dama ina yabawa wasu ayyuka in biya su saɓanin yanzu.

Na fi son alƙalami akan shi fensir a wajen rubutu, yadda kuma na fi son fensir a wajen shi zane.

Ina kallon madubi babu adadi a rana musamman lokacin da zan yi komai, ko da cikin da nayi wanka ko kuma wani abu matsin haka.

Na iya sasanta rikici a wurin aiki wajen ba wa masu rik ga fadawa masu rikici gaskiya da ba su hakuri, na ce musu zaman lafiya ya fi.

Am, ba abun da yake bani tsoro. Sai ikon Allah wanda ya halicci duniya, wanda ya halicci sammai da ƙasa, da komai da komai. Shi ne abin tsoro.

Am ina saka turare amma ba kullum na ke sawa ba. Ina saka turare lokacin bukata, lokacin zuwa, lokacin jifa jifa.

Tam a baya ina sauraron Rediyo Progress Rediyo Gombe. Tam amma yanzuwa ba na saurarRediyo saboda ina da ayyukan da suka fi shi mahimmanci.

Babu kiɗan da nafi son jin saboda kiɗa ɓata lokaci ne kuma addini na hani ga sauraron kiɗa maimakon yin wani abunda ya dace wanda yafi shi himmanci.

Ina da shiri a kai ayyuka akan tsari yadda ya kamata cikin hikima da basira da ƙurewa.

Am ina immunization muna iya yin rigakafi don kare cutar, kare lafiyarmu musamman ga yara. Am muna iya motsa jiki.

Uhm, babu adadin da nake share gida. Illa in gida ya yi datti in na ɗaukan motsa in share gida.

Babu wasan da nake waje, saboda wasa na yara ne wanda ba su da aikin yi su suke yin wasa a waje.

Burinmu a aiki, mu tabbatar da cewa mun yi aiki yadda ya dace, am ba tare da samun matsala ba kuma muna zaune lafiya kuma ana biyan mu yadda ya dace.

Ina iya zuwa wurare da wuri musamman makaranta, ina koka ri, kar inyi latti da sauran wurare.

Ina hutawa ne bayan na dawo daga gida. Na ci abinci, na yi sallah, na kwanta lokacin da nake hutawa ba daka wurin aiki ba.

Nafi son in wasa da matata. Mmm mu biyu muna magana muna wasa.

Wani lokaci na ci da chokali wani lokaci kuma ina ci da abinci da hannu. Ba duka biyu. Wani lokacin in ci da hannu, wani lokaci kuma na ci da shukani.

Ina musabaha da mutane amma maza kaɗai ban da mata saboda addini ya hana musabaha da mata. Tun iya musabaha kawai da iya maza ban da mata.

Ba na iya ɗinka tufafi, amma akwai ƴan uwana da abokan arziki da za su iya ɗinka tufafin da suke rayuwa da su.

Rubutuna yana da kyau, babu laifi Alhamdulillah. Haka dai mutane suke bayani. Rubutuna yana da kyau?

Na fi so in kasance cikin yanayin farin ciki da annashuwa da jin daɗi. Irin wannan yanayin yana min daɗi sosai.

Ina haƙuri in jira a layi har sai layina ya iso, amma bana bari wani wanda na riga shi ya, sace min layi.

Wani lokaci ina motsa jikina, amma badai kullum ba amma ina da niyyar daga ɗin yi ta motsa jikina.

Ni ba ma’aikaci ba ne, amma dai na san ma’aikata ranar biyan albashi suna farin ciki da wannan ranar suna jin daɗi saboda biyan buƙatunsu da suka daɗe.

Ina son ɗaki na yayi haske saboda ba na son duhu-duhu mutum ba zai ga abubuwan sa ba. Mai akwai haske mutum na iya ganin duk wasu ababensa a cikin ɗaki.

Uhm, abubuwan da nake saya daga kasuwa suna da yawa. Kwam ma mene ne da nake buƙata daga kayan abinci, kaya, abubuwa da dama a kasuwa nake saya.

A'a, ba na karatu kafin in kwana, amma dai yanzu zan fara saboda mun kusa fara exam, yana da muhimmanci in fara.

Am, bana karɓar kira a lokacin da nake aiki saboda mahimmancin shi aikin ina iya amsa kira daga baya.

Ina ba da shawara a aiki amma ina tabbatar da cewa za a yi amfani da shawarar. Waɗanda zan ba su shawara za su yi aiki da shawara na in na iya ba su shawara.

Am ina iya saka agogo a hannu musamman ma baya na yi amfani da agogo sosai kuma hannuna na ke saka shi agogon.

Ina tafa da hannuna musamman a makaranta ko a lokacin da na samu wani farin cikin ina iya tafa da nuna farin ciki.

Am ina ƙoƙari wajen kammala aiki akan lokaci. Aiki cikin sauri, aiki yadda ya kamata, samun mataimaka, aiki.

Am yin waƙa a cikin zuciya ina iya yi musamman waƙoƙi masu ma'ana. Wani lokaci ina iya yin ta.

In ina da wata buƙata ko ina so in je wani wuri da sauri, ina tafiya da sauri saboda samun in isa da wuri. Kiran nan yana sa in tafi da sauri.

Am ina saka safa kullum, musamman zuwa makaranta. Ranaku biyu ne kaɗai ba na saka safa. Ranar, ranar kwana biyu na weekend sune kaɗai ba na saka safa.

Am, na fi son bikin Sallar Azumi, bikin Sallar Layya. Am, irin waɗannan bukukuwa da ake na Sallah suna min dadi, suna burge ni.

Ina cin abincin rana a ƙarfe biyu bayan na yi sallah. Wannan lokaci ne na ke cin abincin rana.

Ina riƙe lema a lokacin da ake ruwa saboda ba na son in jiƙe. Ina amfani da lema don kare kaina daga ruwa.

Wayata tana iya daidaita haskenta da kanta wasu lokutan ina da aiki a cikin wayan tana daidaita haskenta.

A lokacin da na gaji da aiki, na ga abubuwa ina jin da cina iya ɓacewae yara na amma ban ci gari ba, sai in akwai buƙatuwar haka ne nake bacci da rana.

Ina ganin sako a waya. Lokacin da na ga sako ina iya duba shi in ina kamoni aiki kuma ina iya barin sako har sai ina kammala wannan aikin da bayar sai in duba sakon da aka tura min.

Dangantakar mu da maƙwabta muna zama lafiya. Muna mutunta juna, in mun samu dama kuma za mu iya taimakawa maƙwabtan mu. Addini ma ya koyar mana da haka.

Ba na karanta jarida saboda ni a wurina karanta jarida bata lokaci ne, sai dai wanda yake son koyon turanci yana iya karanta jarida na turanci domin koyon turanci.

Ina iya inganta aikinmu ta hanyar ba mu shawara, shawara mai kyau ta shawo kan matsalolinmu, da kuma amfani da shawarar dana kawo domin inganta aiki.

Na fi son zama a birni saboda harkokin karatu ci gaba da abubuwan na rayuwa ba za a haɗa birni da ƙauye ba, duk da inda muke yi alfarma da yana kusa da arzikin mu.

Ab mafi muhimmanci a kasuwanci shine a riba da kuma kula da kostomas da kuma inganta ita kasuwar da kuma jari.

Launin gwangoni wasu farare, wasu kuma launi pink pink haka wasu kuma launi yelo yelo.

Ba na daga cikin mutanen da suke yi harsashi a lokacin bacci, kuma ma akwai waɗanda ɗabi'arsu ne, insunyi bacci sai sun yi harsashi. Amma ni ba na daga cikin masu harsashi a lokacin bacci.

Lokacin da na isa ofis, ina addu’a kafin na shiga. Bayan na shiga, in akwai wa'yanda zan yi wa signing ina musu signing sai ko fara aiki.

Launin da na fi so shine fari. Fari na ɗaya daga cikin launin da na fi so, ko a kaya ma sannan kuma, miliki shima yana ɗaya daga cikin launin da nake so. Fin na ɗaya daga cikin launin da nake so.

Ba na son cin abincin titi sai ya kama dole. Ba na gida ba sai na saya abincin titi. To nan zan saya abincin titi, in ci amma in ba haka ba bana ci.

Jadawalin aikin mu yana na yin daidai ce akan tsari mai kyau, tsarin inganta aiki da ka’idojin Professional Ethics yadda ya kamata.

Am ina mike jiki da safe, in yi alwala, in tafi masallaci, in ci gaba da harkokina da abubuwa na na rayuwa a ranan.

Masara shine abincin da nake ci da safiya kafin in fara komai don samun carbohydrate a jiki.

Kamin yara din jin sauran kwari saboda suna da idda ga samanin insun shiga abinci suna kawo cututtuka da sauran abubuwan da suke kawo.

Am ina iya kallon inuwa ta, musammain ina jeji ina iya amfani da inuwa ta. Kallon inuwa na dasanin lokacin sallah yayi, ina amfani da inuwa na. Lokacin da inuwa na ya kalli gas.

A baya ana horar da mu a wurin aiki saboda iya aiki da ingancin aiki ana horar da mu a can baya.

Am, ina wanke kayayyaki na a lokacin da sukayi datti. In goge su ba nida wani, ƙayyadaddan lokacin da nake wanke kayayyaki na.

Bana iya rera waƙa bani da sha'awar rera waƙa saboda ba ɗabi'ata ba ce. Bana ma son supporting wani waƙa.

Dangantakar mu da abokan aiki na alhamdulillah muna zaune lafiya da juna cikin aminci babu zalunci muna aiki yadda ya kamata da yardar Allah.

Muna kare kanmu daga sauro. Ta hanyar amfani da gidan sauro a lokacin da za mu yi bacci, muna amfani da gidan sauro wajen kare kanmu daga mosquitoe.

Matane suke tsarkake gida, kullum suna share gida, suna wanke wanke da sauran tsaftace tsaftace a cikin gida.

Launin labule na yana min, am, fin fin, yelo yelo haka da kuma jajaja. Irin wannan launin ne, akwai kamar fulawa fulawa a cjki.

Am, ina son abinci, in ci a cikin ofis ko ni ke baje wuri a wurin aiki.

Mafi yanci ina wanka bayan la'asar, bayan la'asar nake ɗebo ruwa in yi wanka in wanke jikina. Dai dai lokacin Juma'a kafin Sallar Juma'a.

A lokacin safiya babu hayaniya, lokacin da aka fara gari ya waye. Na fi tsugunnan lokacin, lokacin da babu zafi rana bai fito ba.

Ina iya amfani da kwamfuta a fagen printing, typing da sauran ayyuka da suka shafi kwamfuta.

Na fi son zama a kan kujera ba a kan tabarma saboda kujera tafi daɗin zama. Mutum zai iya ayyuka sosai ita burma mutum na iya gajiyar ɗan ƙanƙani na lokaci.

Am, ina son kallon faɗuwar rana a lokacin da nake azumi saboda sanin lokacin faɗuwar rana, lokacin da zan aje azumi, lokacin da zan sha zanyi buda baki.

Am, ina cimma manufar tallace-tallace da nake yi akan data na. A mutane, alhamdulillah mutane suna gani, suna saya, suna sanin da cewa, tabbatar da cewa ina sayar da data ta hanyar tallace-tallace.

Waya ta ba ta cika saboda tanada storage na ajiya da yawa ba ta cika ajiya. A duba da kuma abubuwan da nake dasu a cikin waya ba na bari harwa yana tattika ajiya.

Am ina ajiye kwafin bayananmu a wuri kilacace ko a wani sekiritare da yawan ajiye bayananmu taɓbataciya ba abin da zai same su za a killace su za'a. Garfin da ya kamata.

Am ina son buɗe taga a ɗaki saboda ventilation. Shigan iska a yana da muhimmanci da samun haske da kuma iska. Buɗe taga na da matukar muhimmanci.

Am ina yin aiki lokaci bayan lokaci, bana zama haka saboda time management muhimmancin lokaci, lokaci ba abun wasa bane.

Ina chire farce a lokacin da yayi yawa ya girma. Chire farce tsaftane abu ne da yake da muhimmanci a al'adance da addinance.

Am ina amfani da matasa da yawa wajen shawara da kuma zantar da hukunci.

Am ina iya ƙidaya lissafa kayayyaki lokaci akan lokaci a kasuwa saboda sanin jari da kuma riba da na kayan da aka ba da shi ba shi.

Lokacin da nake yanka albasa, albasa wasu albasa suna saka ni kuka saboda zafi da suke da shi. Bani da niyyan kuka sai na yi kukan dole sai hawaye sun zo.

Am ina tafiya kasuwa da safe ranar Monday. Kasuwar Galla dan saboda cin kasuwa.

Na fi son biri yeloyelo, Pimpim, biri mai kala daban daban. Shi na fi so, shi na fi so. Masoyiya ta takaomin.

Am, ina matuƙar son kayan ci ci ci ci. Abin da na fi so shine kamar gyaɗa. Gyaɗa na ɗaya daga cikin kayan ci ci ci ci da na fi so da nake sayan kuɗi da nake saya.

Na tabbatar da waya na bata da caji kuma ina son ƙira, in yi ƙira ina iya saka ta cikin tsaron batiri domin samun cajin ya isheni ƙira na dogon lokaci.

Lokacin da na kammala abun da nake yi, ina zuwa in je nema kuɗi, in sai magani in ya ƙi kuma in je in duba likita.

Am, ina koyon Turanci, ina koyon Larabci. Waɗannan su ne yarurrukan da nake ƙoƙari wajen ganin cewa na koyesu yadda ya kamata.

Yadda na ke magance damuwar aiki, haƙuri, haƙuri shine lamba ɗaya. Haƙuri na ke yi saboda sanin cewa komi mai yanadi lokaci zai wuce. Hakan sai ya kwantar min da hankali.

Am yadda nake son dafa ƙwai, ina so a soya minshi, a samu albasa da mai da albasa da mai da maggi, a soya miki, a soya minshi ya soyu yadda ya dace.

Ina tafiya zuwa wurare daban daban. In a cikin gari ina amfani da keke. In ko bayan gari ne, ina amfani da mota.

Eh, ina iya ɗaure ƙulli, musamman ma a kasuwa ina iya ɗaure ƙullun suga madara ko wani abu a cikin leda.

Ina taimakawa mutane da kuɗi in ina da shi, in ba da kuɗi na taimaka musu ta hanyar ba su shawara ko kuma musu addu'a.

Kayan marmarin da na fi so, na fi son kankana, ina son abarba, ina son guava. Waennan su na ɗaya daga cikin kaɗan daga cikin kayan marmarin da na fi so?

Kam ina iya ƙetare ƙafafu na lokacin zama. Duba da zamana ba ɗaya bane, ko wane lokaci da irin zaman da nake yi da irin wurin da wuraren da nake zama daban daban.

A lokacin da n na farka, farkon abun da nake yi da safe shine ina addu'a. Bayan ina addu'a, in tashin wanke jiki, ina yin bu rosh, in tsafta, in tashi masallaci, in yi karatu, in yi addu'a, in dawo in ci gaba da ayyukan rana.

Ba na iya wa saboda bai halattta ba. Al'adan mu a musulunci bai halatta ba amma wasu suna yi. Ni dai ba na yi saboda hakan bai dace ba.

Am yadda nake ajiye kuɗi, ina ajiye kuɗina cikin banki Opay ko Access Bank nan nake ajiye kuɗi ko kuma in je ina saving ɗinsu ana tara mini.

Am, lokacin dana ke farkawa ina farkawa ƙarfe biyar da wani, ƙarfe shida saura na AM nake farkawa.

Gidan abincin da nafi so, Restaurant dinda suke da duk wani nau'in abinci. Babbar restaurant wanda duk wani nau'in abinci, wurin zama, da wuraren cin abinci masu kyau. Irin wannan hotel din nake so, nafi zuwa.

Am, apps inda na fi amfani da su, ina amfani da WhatsApp sosai, ina amfani da Facebook sosai. Waƴannan su ne app dana fi amfani da su wa waya.

A wurin aiki muna iya sadarwa ta hanyar waya daga ofis zuwa ofis, ko kuma ta hanyar na'ura ta hanyar kwamfuta, ko kuma mu tura messenger ɗan aika daga ofis zuwa ofis.

Madubin da muke dasu a gida suna da yawa, sun fi uku. Aaa, muna da madubi kala kala saboda wanka, tsafta da sauransu ana buƙatan madubi.

Ina cin citta a cikin abinci saboda abinci in bayi da citta ma bai da daɗi, bai da ɗanɗano.

Ranar da ta fi kyau a mako ita ce ranar Friday, ranar da za a je a yi sallan Juma’a, a je a yi wanka ko wa ya fito ya je a yi ziyara, ko wa ya saka kaya mai kyau. Ita ce babbar rana a musulunci.

Ayyukan da suke da muhimmanci ina tsarasu, ina saka musu lokaci. Ayyukan da suke da muhimmanci ina iya barin komai in tsai da komai in fara ayyukan da suke da muhimmanci. Akan waɗan da suke da mahimmanci saboda muhimmancinsu.

A'a ina tafiya kasuwanci daga garinmu zuwa wani gari saboda yin kasuwancin robobi. A'a ina tafiya kowane sati Monday saboda yin kasuwanci da kuma muhimmancin kasuwanci a rayuwa.

Ni dai bana kunna kyandir a gida, amma su jaran waya ko a gidan ma ada ana kunna kyandir wajen samun kunna wuta. Amma yanzu sun daina amma dai garantii wuraren da ake gyarawayoyi ana kunna kyandir.

Ina amfani da sauro net saboda kare kaina daga sauro. Mosquito suna da illa, su na shan jinin mutum. A muna amfani da net wajen kare kanmu daga sauro.

Ina kula da gashina ta hanyar wanke shi. Lokacin da na zo wanka ina amfani da kum in wanke, in sa sabulu in wanke gashina baya haka kuma ina sa masa mai in tare shi, in goge shi.

Amm, lokacin da yake kwana kullum ina iya kaiwa wani lokuta da dama. Ina iya kaiwa ƙarfe tara goma wani lokaci 11:00, 12:00 tsanani.

Yawan mu gaskiya muna da yawa, za mu iya fin ashirin ko talatin ko sama da haka. Kunna gida ma kaɗai kenan ba don kin mu gaba kiɗan ba.

Gudumin fanka da na fi so a lokacin zafi shi ne lamba tiri. Kai shi muƙura saboda samun wadatacciyar iska. Wannan shi ne gudun da na fi so.

Ba ni da katin kasuwanci, duk da kasancewata ina kasuwa amma ban da wani kati na kasuwanci.

Am lambar mu mai albarka lambar mu ne waɗanda muna da su daban-daban muna da Airtel muna da MTN muna da Glo, muna da lambobi masu yawa.